To, idan zan yi magana a kan wannan tambayar, gaskiya abin yana da sauƙi amma yana da ma'ana a rayuwa ta yau da kullum. Tambayar ita ce, ko ina son buɗe taga a ɗaki? Ni dai a yawancin lokaci ina son buɗe taga. Saboda gaskiya, idan ɗaki ya rufe gaba ɗaya ba tare da iska ba, ɗaki ya rufe gaba ɗaya ba tare da iska ba, mutum yana jin kamar yana cikin wani wuri mai nauyi. Ka san yadda zafi yake anan arewacin Najeriya, musamman idan rana tayi zafi sosai. To idan ka rufe taga gaba ɗaya, wallahi ɗakin zai yi zafi sosai. Ni kaina so da yawa idan na shiga ɗakina, abu na farko da nake yi shine na duba taga. Idan na ga an rufe shi sai na je in buɗe. Min iska ta waje, iska ta waje tana sa mutum yaji daɗi. Idan iska mai sanyi tana shiga sai ka ji kamar ka sami wani sabon ƙarfi. Wani lokaci ma kana zaune kana karatu ko kana amfani da waya sai iska ta buso a hankali ta shiga ɗaki. Honestly wannan yana sa zuciya tayi sanyi. Sannan kuma hasken rana yana da muhimmanci sosai idan kabude taga hake yana shiga basai lallai kakunna fitila na ni dai na fi son ɗaki mai haske na rana. Yana sa mutum yaji kamar yana cikin yanayi mai kyau. Idan ɗaki yayi duhu sosai wani lokaci mutum yana jin kasala ko kuma yana jin kamar yana son barci kawai. Amma kuma gaskiya akwai lokuta da bana, bana son buɗe taga. Misali idan dare yayi sosai ko kuma idan sauro suna da yawa. Ka san sauro a wasu lokuta suna damun mutum sosai. Idan ka buɗe taga ba tare da kariya ba sauro za su, za su iya shiga su hana ka barci. Saboda haka wani lokaci sai ka rufe taga domin ka samu natsuwa. Wani lokaci ma ina tunawa da lokacin da nake zaune da abokai a ɗaki. Idan ɗaki yayi zafi sosai sai wani daga cikinmu ya ce "Kai don Allah a buɗe taga mana sai muyi dariya." Amma gaskiya ne, da zarar an buɗe taga sai iska ta shiga sai mu ji daɗi sosai. Wannan ƙarami abu ne amma yana canza yanayi ɗaki gaba ɗaya. Sannan wani abu kuma shine ƙanshi. Idan ɗaki yarufe tsawon lokaci wani lokaci yana iya samun wani kamshi marar daɗi amma idan ka buɗe taga iska ta waje tana shigowa tana fita sai ɗakin ya fara jin daɗi. Ni dai ina ganin wannan yana da muhimmanci musamman idan mutum yana zama a ɗaki na tsawon lokaci yana karatu ko aiki. A gaskiya buɗe taga yana sa mutum yaji kamar yana kusa da waje. Kana jin motsin iska. Wani lokaci kana jin ƙarar tsuntsaye ko mutane a waje. You know wannan yana sa mutum yaji cewa rayuwa tana tafiya a kusa da shi ba kamar kana cikin wani wuri da aka kulle gaba ɗaya ba. To saboda haka idan aka tambaye ni kai tsaye, eh ina son buɗe taga a ɗaki a mafi yawan lokaci. Yana yawan, yana kawo iska, yana kawo haske kuma yana sa mutum yaji daɗin zama. Amma duk da haka wani lokaci sai ka rufe, lokaci sai ka rufe shi idan yanayi bai dace ba. Wannan dai shine yadda nake gani daga ƙwarewa ta da rayuwa ta yau da kullum.

To gaskiya idan zan yi magana akan ko ina, ko ina son kallon wata da daddare? Eh, ni mutum ne da nake matuƙar jin daɗin haka. Kawai akwai wani abu mai ban sha'awa a cikin kallon wata da daddare wanda ba za a iya bayyana shi da sauƙi ba. Idan ka tsaya a waje ka kalli sararin samaniya musamman lokacin da wata yake haske sosai, za ka ji kamar kome a duniya yana da natsuwa. Ina nufin lokacin da na fara kallon wata da daddare sai zuciya ta fara samun wani sanyi. Abu na farko da yake sa ni son kallon wata shine yadda yake haskaka kome a kusa da kai. Amma idan wata yana cikin cikinsa sai abubuwa su fara bayyana a hankali. Ni kaina ina son wannan haske saboda yana sa mutum ya ji kamar yana cikin wani wuri mai aminci. Wani lokaci ina tsayawa har na manta da lokaci saboda kallon wannan haske. Sannan kuma kallon wata yana sa mutum yayi tunani sosai. Gaskiya wani lokaci idan na kalli wata da daddare sai tunanina ya natsu. Ka san yadda mutum yake tunani game da rayuwarsa, abokansa da abubuwan da ya riga ya yi. Haka ne, kallon wata yana kawo irin wannan tunani. Wannan yana sa mutum yayi nazari a kan rayuwarsa. Ko da yake kai tsaye ba ka lura da hakan ba zaka lura da hakan ba. Ni ma ina ganin kallon wata yana kawo nishaɗi, ba jin daɗi, ba jin daɗin rai ba kawai. Wani lokaci idan ka gaji daga karatu ko aiki, fita waje ka kalli wata yana sa ka ji kamar ka samu hutu, ka ji sauƙi a zuciya. Ina nufin irin wannan lokaci yana da kyau sosai musamman idan kana cikin unguwa mai natsuwa ko filin buɗe, filin buɗe waje. Wannan yana sa mutum ya manta da damuwa kaɗan. Sannan wani abu da nake jin daɗi shine lokacin da nake kallon wata, wata tare da abokai. Wani lokaci mukan zauna a waje muna hira sai wani daga cikinmu ya duba wata sai mu fara magana akan yadda yake da kyau. Ka san yadda irin wannan lokacin yake da daɗi. Wannan yana ƙara kusanci da zumunci tsakanin mutane. Ni dai ina jin daɗi sosai irin waɗannan lokuta. Amma gaskiya wani lokaci nakan zauna ni kaɗai in kalli wata. Wannan lokacin yana sa ni jin kamar ina cikin tunani mai zurfi. Ka san yadda mutum yake ji jin wani abu a zuciya ba tare da ya faɗa wa kowa ba. Haka ne, kallon wata yana sa mutum ya haɗu da kansa, ya fahimci abubuwan da yake so da abubuwan da yake tunani. A gaskiya wannan yana sa ni farin ciki sosai. Sannan wani lokaci ma kallon wata yana sa mutum yayi mafarki. Ina nufin idan ka kalli wata mai haske a sararin samaniya wani lokaci tunani yana tafiya zuwa abubuwan da basu faru ba tukunna ko abubuwan da kake fata su faru. Wannan yana sa zuciya ta yi murna kuma tana ƙarfafa fata. Ni kaina ina son wannan yanayi sosai. To saboda haka idan a ka tambaye ni ko ina son kallon wata da daddare? Zan ce eh sosai. Ina jin daɗin kallon shi domin yana kawo natsuwa, yana sa mutum yin tunani, yana kawo hutu da nishaɗi kuma yana sa fata, fata ta ƙaru. A gani na kallon wata wani abu ne mai kyau wan da kowa zai iya morewa musamman a cikin nutsuwar dare.

Eh to gaskiya idan zan yi magana a kan ko ina amfani da matashin wuya, eh ni mutum ne da nake amfani da shi a mafi yawan lokuta. Kai gaskiya abu ne mai sauƙi amma yana da muhimmanci sosai musamman idan kana son samun bacci mai kyau. Ka san yadda mutum zai iya tashi daga barci yaji ciwo a wuya ko baya. Wannan abu ne da yafaru da yake faruwa idan bakayi amfani da matashin wuya mai kyau ba. Ni kaina na fi son matashin wuya mai laushi amma ba sosai kaɗan ba. Ina nufi idan matashin ya yi taushi sosai ka san yadda mutum zai yi saurin nutsewa ciki sai ka ji kamar babu goyon baya a wuya. Amma idan ya yi ya yi ƙauri sosai wasu lokuta yana sa wuya tayi rauni. Saboda haka ni ina son wanda yake tsaƙiyar nan ya ba wuya goyon baya amma ya yi daɗi. Wani lokaci ma ina amfani da matashin wuya lokacin da nake karatu a gado ko a ɗaki. Misali idan na ɗauki littafi ko wayata ina karan ina karatu sai na saka matashin wuya a baya na don in samu goyon baya. A gaskiya wannan yana sa na yana sa na fi jin daɗin zama kuma baya sa wuya ko baya yin rauni. Kai wasu lokutan mutane basa ganin wannan amma ni na koya daga ƙwarewa. Sannan kuma ina ganin matashin wuya yana taimakawa barci sosai. Ka san yadda idan kana barci jiki da wuya suke buƙatar goyon baya domin samun barci mai kyau. Ni dai na lura idan ban yi amfani da matashin wuya ba sau da yawa sai na tashi da wuya ko ka faɗa ciwo amma idan nayi amfani da shi sai ya tashi cikin sauƙi babu wani ciwo. Ni ma wani lokaci ina amfani da matashin wuya mai ɗaukan nauyi kaɗan idan ina son yin barci a waje kamar a mota ko a ofis. Wani lokaci sai adauko ƙaramin matashi matashi na musamman wanda za'aiya ɗauka tare dani wannan yanasa bacci yafi sauƙi musamman idan ana tafiya mai nisa ko zaune na tsawon lokaci. Sannan gaskiya wani abu da nake ganin yana da muhimmanci shine tsaftar matashin wuya. Ni dai ina ƙoƙarin wanke shi lokaci lokaci ko a saka sabo. Ka san yadda idan matashi ya ƙazanta zai iya sa mutum yaji rashin daɗi ko kuma rashin lafiya saboda haka na fi son tsafta sosai. Amma gaskiya wani lokaci na kan yi tunani cewa matashin wuya yana ƙara jin daɗi ga zaman lafiya da nutsuwa. Ina nufi idan ka zauna ko ka kwantata da matashin wuya mai kyau sai ka ji cewa jiki yana samun goyon baya yadda ya kamata. Wannan yana sa mutum yaji daɗi sosai. To saboda haka idan aka tambaye ni ko ina amfani da matashin wuya zan ce eh sosai ina amfani da shi a gado, lokacin karatu, lokacin tafiya da kuma lokacin da nake son barci mai kyau. A ganina matashin wuya abu ne mai muhimmanci a rayuwa yau da kullum domin yana ba mutum jin daɗi, goyon baya ga jiki kuma yana taimakawa barci ya kasance mai kyau.

To gaskiya, idan zan yi magana akan yadda nake daidaita aiki da rayuwa, wannan abu ne da nake tunani akai sosai. Kai idan mutum baya daidaita rayuwarsa da aiki zai iya jin nauyi sosai. Ni kaina na lura cewa wani lokaci mutum zai yi aiki sosai har ya manta da wasu abubuwa masu muhimmanci a rayuwa kamar iyali, abokai ko lokacin hutawa. Ina nufin idan ba'ayi daidaito ba komai zai fara rikicewa. Abu na farko da nake yi shine tsara lokaci. Ni dai nakan yi ƙoƙari in san lokacin aiki da lokacin hutawa. Misali idan ina da wasu ayyukka da nake son kammala, kammalawa sai na tsarasu a rana ta yadda zan samu lokacin yin wani abu mai daɗi bayan aiki. A gaskiya wannan yana sa naji sauƙi sosai saboda bana jin cewa komai yana ɗaure ni gaba ɗaya. Sannan kuma nakan saka wasu ƙananan abubuwa masu daɗi a rayuwata. Ina nufin idan na gama aiki sai nayi abunda abunda nake so. Wani lokaci na huta kaɗan, na kalli video mai ban dariya ko nayi hira da abokai. Wannan yana taimaka min in sake samun ƙarfin gwiwa da kuzari, don cigaba da sauran ayyukka, kai wannan ƙaramin abu ne amma yana canza yanayin rayuwa sosai. Ni kaina ina ƙoƙarin sanya iyali da abokai a cikin jadawali na. Ka san yadda rayuwa take da yawa amma idan baka haɗa mutanen da ke kusa da kai ba sai ka ji kaɗaici. Saboda hakan, saboda haka nakan kira abokai ko yin hira da iyalai lokaci lokaci. Wannan yana sani jin daɗi kuma yana sa zuciya ta natsu. A gaskiya ba abu ne mai wahala ba idan ka tsara shi da kyau. Sannan wani abu da nakeyi shine yin abubuwa a hankali. Ina nufin bana so nayi abu cikin hanzari kawai don kammala komai. Lokacin da na yi abubuwa a hankali sai naji cewa kowane abu yanada mahimmanci kuma bana gajiya sosai. Wannan yana taimaka min in dai-daita aiki da rayuwa. Nima wani lokaci nakan yi tunani akan abin da yake da muhimmanci a rayuwa. Kasan yadda wasu lokutan mutum yake shiga cikin aiki sosai sai ya manta da abubuwan da suke, suka fi mahimmanci a zuciya. Ni dai nakan lura da abin da yake da muhimmanci a gareni sannan nakan fifita shi. Wannan yana sa rayuwa taf, ta, ta sauƙi. Sannan kuma ina ƙoƙarin samun hutu mai kyau a kowace rana. Wani lokaci idan ba a huta ba sai aiki yayi nauyi sosai. Ni dai na lura cewa idan na huta sosai sai na sami ƙarin kuz ƙarin kuzari don yin ayyukka da kyau. Wannan yana taimaka min in daidaita aikin da rayuwa, rayuwa cikin sauƙi. To saboda haka idan aka tambaye ni yadda nake daidaita aiki da rayuwa zance gaskiya nakan tsara lokaci in saka abubuwan da nake so, in haɗa iyali da abokai, in yi abubuwa a hankali, in fifita abin da yake da muhimmanci sannan in huta yadda ya kamata. A ganina, wannan shine sirrin samun rayuwa mai kyau ba tare da aiki ya rinjayi farin cikin mutum ba.

To gaskiya idan zanyi magana akan kujeru na da yadda suke da daɗi eh ni mutum ne da nakejin daɗi sosai dan kujeru na suna da kyau kuma suna da daɗi. Kai gaskiya wani abu mai sauƙi kamar kujerar da kake zaune akai na iya canza yadda kake ji gaba ɗaya. Ni kaina na lura cewa idan kujera ba ta da daɗi, sai ka ji gajiya da zafi a baya ko ƙafafu har ma ka fara jin rashin natsuwa. Abu na farko da nake lura shi ne yadda kujera take goyon bayan jiki. Ina nufin ni dai ina son kujerar da take da goyon baya sosai a baya da ƙafafu. Kai idan ka zauna a kan kujera mai goyon baya sai ka ji daɗi sosai. Ka iya zama na dogon lokaci ba tare da jin ciwo ba. A gaskiya wannan yana taimaka min wajen yin karatu ko aikin da nake yi a gaban kwamfuta. Sannan kuma wani abun da nake so shi ne yadda kujeruna suke da laushi amma ba sosai ba. Ka san yadda idan kujera tayi laushi sosai sai ka natsu a jiki ko kuma yayi ƙarfi sosai sai ka ji wuya a jiki. Ni dai na fi son wanda yake tsakiya tsakiyar nan. Ya ba daɗi amma yana da goyon baya. Wannan yana sa mutum jin daɗi sosai. Ni ma wani lokaci ina amfani da kujeru wajen hutu kawai. Misali idan na gaji daga aiki ko karatu, na zauna a kujera mai daɗi, na huta kaɗan, na sha ruwa ko na kalli bidiyo. Kai wannan lokaci yana da matuƙar daɗi. Ni kaina na lura cewa kujeruna suna taimaka min samu hutu mai kyau saboda suna da daɗi sosai. Sannan wani abu da ake lura shi ne yadda kujeruna suke da tsari mai kyau. Ka san yadda wasu lokutan kujeru ba su da kyau, sai ka ji kamar ka zauna a wani abu mara kyau. Amma kujeruna a gida ko wurin aiki suna da kyau. Suna sa mutum ya ji daɗi a jiki da kuma a hankali. A gaskiya wannan yana sa zama a kansu ya zama mai daɗi sosai. Ni dai wani lokaci nakan ɗauki kujeruna a matsayin wani abu mai mahimmanci a rayuwa. Kai wani lokaci mutum zai ce kuyi hutu kaɗan amma idan ba kujerar da ta dace ba zai zama abu mai wahala. Saboda haka na fi son kujeruna su kasance masu daɗi, su sa ni jin daɗi sosai. Sannan wani abun da nake jin daɗi shi ne yadda kujeruna suke da kyau wajen amfani da su tare da tebur ko kwamfuta. Ina nufin lokacin da kake karatu ko aiki, idan kujera tana da daɗi sai ka iya yin aiki na dogon lokaci ba tare da gajiya ba. Wannan yana taimakawa sosai musamman ga matasa kamar mu da muke yin karatu ko aiki sosai. To saboda haka idan ka tambaye ni ko kujeruna suna daɗi, zan ce eh sosai. Ina jin daɗin assu saboda suna da goyon baya mai kyau, suna da laushi amma ba sosai ba, suna da tsari mai kyau kuma suna taimaka min wajen hutu da aiki. A ganina kujerar da ta dace da dace tana sa rayuwa ta fi daɗi kuma mutum ya iya yin abubuwa cikin sauƙi ba tare da jin gajiya ba.

To gaskiya idan zan yi magana akan wane wasa nake son yi, akwai wasanni da yawa da nake jin daɗinsu. Amma idan zan faɗi gaskiya daga zuciyata, nafi son wasanen da suke sa jikinya motsa kuma suke kawo nishaɗi tare da abokai ina nufin wasa da kawai don, da e wasa ba kawai don cin nasara ba ne, wani lokaci don jin daɗi da dariya tare da mutane. Ɗaya daga cikin wasannin da nake so sosai shine wasan ƙwallon ƙafa. Kai wannan wasa ne da kusan kowa a unguwarmu yake so. Tun muna yara muna fita waje a fili mu buga ƙwallo tare da abokai. Wani lokaci ba ma da manyan takalma ba ko kayan wasa na musamman amma muna jin daɗi sosai. A gaskiya lokacin da kake gudu a fili kana bin ƙwallo sai ka ji kamar ka manta da duk wata damuwa. Abu na biyu da nake so a ƙwall wasan ƙwallo shine yadda yake haɗa mutane. Ka sha yadda abokai suke taruwa su raba kansu gida biyu su fara wasa, sai a ji hayaniya, dariya da ƙarar mutane suna ƙarfafa juna. Wani lokaci ma idan wani ya zo da ƙwallo a raga sai kowa ya fara murna. Wannan yanayi yana sa zuciya taji daɗi sosai. Ni kaina ba wai ina wasa, ina wasan ƙwallo, ina wasan ƙwallo ko koyaushe ba ne. Amma duk lokacin da na samu dama ina jin daɗin shiga. Wani lokaci ma idan ban yi wasa ba ina jin daɗin kallon mutane suna wasa. Ina nufin kallon wasa ma yana da daɗi musamman idan wasa yana tafiya da kyau kuma mutane suna ƙoƙari sosai. Sannan wani wasa da nake jin daɗin shine wasu ƙananan wasannin nishaɗi tare da abokai. Misali wani lokaci muna yin wasa na barkwanci ko wani abu da yake sa mutane dariya. Ba dole sai wasa mai wahala ba. Wani lokaci wasa mai sauƙi yana kawo farin ciki sosai. Ni dai ina ganin wasa yana da amfani sosai ga jiki da kuma zuciya. Idan mutum yana wasa wasa jiki yana motsi kuma zuciya tana samun farin ciki. Ka san yadda idan ka yi wasa ka yi gudu ko motsa jiki daga baya sai ka ji jiki yayi sauƙi sosai. Wannan yana taimakawa lafiya. Wani lokaci ma wasa yana koya wa mutum haƙuri da haɗin kai. Misali idan kuna wasa a ƙungiya dole ku yi aiki tare domin ku yi nasara. Wannan yana koya wa mutum yadda za zai yi aiki tare da wasu mutane a rayuwa. To saboda haka idan aka tambaye ni wane wasa nake son yi, zan ce na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda yana motsa jiki, yana haɗa abokai kuma yana kawo nishaɗi sosai. Amma duk wani wasa da ke kawo farin ciki da haɗin kai ni dai ina jin daɗinsa saboda yana sa rayuwa tayi daɗi.

To gaskiya idan zanyi magana akan yaushe nake cajin wayata, abu ne da yake faruwa kusan kullum a rayuwata. Ka san yadda wayata ta zama wani abu mai mahimmanci a rayuwar mu yanzu. Muna amfani da ita wajen kira, saƙonni, intanet da sauran abubuwa. Saboda haka dole ne a kula da batir ɗinta. Ni kaina yawanci nakan duba batir na wayata lokaci zuwa lokaci domin in san lokacin da ya kamata in caje ta. A mafi yawancin lokaci, a mafi yawan lokaci nakan caje wayata da dare kafin in yi barci. Ina nufin idan rana ta kusa ƙarewa kuma naga batir ya ragu sosai, sai kawai na haɗa cajar wayar in barta tana caji yayin da nake hutawa ko barci. Wannan yana sa idan na tashi da safe wayata ta cika batir kuma zan iya amfani da ita duk rana batare da damuwa ba. Amma wani lokaci bama sai dare yayi ba idan ina amfani da wayata sosai a rana musamman wajen intanet ko kallon bidiyo batir na iya raguwa da sauri. A irin wannan lokaci sai naga cewa a irin wannan lokaci sai naga cewa yana da kyau in caje ta koda rana. A gaskiya wannan yana taimaka min kada wayata ta mutu a lokacin da nake buƙatar ta sosai. Hmm ni dai wani lokaci ma nakan lura da, da ƙashi na batir kafin in caje. Misali idan ya sauko zuwa kusan kashi ashirin ko talatin cikin ɗari sai na fara tunanin caji. Ka san yadda idan batir ya ƙare gabaɗaya sai mutum ya rasa damar amfani da wayarsa na ɗan lokaci. Saboda haka na fi son caje ta kafin ta ƙare gabaɗaya. Sannan wani abu da nakeyi shine in tabbatar cewa nasaka wayata a wuri mai kyau yayin caji ina nufin banaso in sakata a wuri da zai iya yin zafi sosai ko wuri mara kyau. Wannan yana taimakawa wayata ta kasance lafiya kuma batir ɗinta ya daɗe. Wani lokaci ma nakan yi dariya idan na tuna yadda mutane ke damuwa idan batir na wayar ya kusa ƙarewa. Ka san yadda mutum zai ce "kai batir na, batir na ya rage kaɗan sosai" sai ya fara neman caji ko soket. Wannan abu ne da kusan kowa yake fuskanta a wannan zamani. Ni kaina nafi so in kasance cikin shiri idan nasan zan fita waje na tsawon lokaci. Nakan tabbatar cewa wayata ta cika batir kafin in tafi. Wannan yana sani jin daɗi saboda nasan zan iya amfani da ita idan ina buƙatar amfani da ita ko wani abu to saboda haka idan tambaye ni yaushe kake cajin wayata zance da dare kafin bacci amma wani lokaci ma nakan caje ta da rana idan batir ya ragu sosai. A ganina abu mafi, mafi muhimmanci shine ka kula da batir ɗin wayarka domin ka cigaba da amfani da ita cikin sauƙi a rayuwa yau da kullum.

To gaskiya idan zan yi magana a kan yadda nake tabbatar da ingancin aiki, abu ne da nake ɗauka da muhimmanci sosai. Ni dai ina ganin duk aikin da mutum yake yi ko ƙarami ne ko babba yana da kyau a yi shi da kyau. Ina nufin idan ka yi aiki amma ba ka kula da ingancinsa ba daga baya zai iya kawo matsala ko kuma mutane ba za su gamsu da abin da ka yi ba. Abu na farko da nake yi domin tabbatar da ingancin aiki shine na fahimci aikin sosai kafin in fara. Kai bana so in shiga aiki ba tare da na san abin da ake so ba. Saboda haka nakan tsaya in yi tunani in duba abin da ake buƙata sannan in tsara yadda zan yi shi. A gaskiya wannan yana taimaka min sosai saboda idan ka fahimci abin da za ka yi tun farko, aikin zai fi tafiya cikin sauƙi. Sannan kuma nakan yi aiki a hankali da kulawa. Ina nufin bana son yin gaggawa kawai domin in gama da sauri. Wani lokaci idan mutum yana gaggawa yana iya yin kuskure saboda haka ni na fi so in ɗauki lokaci in yi aiki da kyau. Wannan yana sa sakamakon ya zama mai kyau kuma yana rage kuskure. Ni ma wani lokaci nakan sake dubawa bayan na gama wani aiki. Wannan abu yana da muhimmanci sosai. Misali idan na rubuta wani abu koba kammala wani aiki sena tsaya in sake kallon sa. Ka san yadda wani lokaci za ka ga wani ƙaramin kuskure da ba ka lura da shi a farko ba. Wannan sake dubawa yana taimaka min gyara irin waɗannan abubuwa. Sannan wani abu da nake yi shine neman shawara daga wasu mutane idan ya zama dole. Ina nufin wani lokaci mutum ba zai ga kuskurensa da kansa ba da kansa ba amma idan wani ya duba aikin zai iya nuna maka abin da za ka gyara. Ni dai bana jin kunya in tambaye wani idan ina so ra'ayi ko shawara. Wani lokaci ma na kan yi ƙoƙarin koyon sabbin abubuwa domin inganta aikin aikina. Ka san yadda duniya ka canzawa kullum saboda haka idan mutum yana son aikinsa ya kasance mai kyau dole ne ya ci gaba da koyo. Ni dai ina ƙoƙarin koyon sababbin hanyoyin da za su sa aikina ya zama mafi kyau. Sannan kuma ina ƙoƙari yin aiki da gaskiya da niyyar yin abu mai kyau. A gaskiya idan mutum yana da niyya mai kyau kuma yana ƙoƙari sosai sau da yawa aikinsa zai fito da kyau. Wannan yana sa mutane su yarda da shi su gamsu da abin da ya yi. To saboda haka idan aka tambaye ni yadda nake tabbatar da ingancin aiki, zan ce ina fara da fahimtar aikin, ina yin sa a hankali da kulawa, ina sake dubawa bayan na gama, ina neman shawara daga wasu idan ya zama dole sannan ina ci gaba da koyo. A ganina waɗannan abubuwa suna taimakawa sosai wajen tabbatar da cewa aikin da mutum ya yi yana da inganci kuma yana da kyau.

To, gaskiya idan aka tambaye ni ko ina iya rera waƙa sai na ce eh ina iya rera waƙa kaɗan ba wai ni wani babban mawaƙi bane ba amma dai kamar yadda kowa yake yi a rayuwa. Wani lokaci ina rera waƙa domin nishaɗi kawai. Ka san yadda mutum zai ji wani sauti ko wata waƙa sai kawai ya fara rera ta a hankali. Eh haka nake yi. Ni dai tun ina ƙarami nakan ji waƙoƙi a rediyo ko a wurin taro sannan wani lokaci sai in gwada in rera su. Ba lallai sai na san duk kalmomin waƙar ba, amma dai ina iya bin sautin waƙar. Ina nufin wani lokaci ma nakan manta da wasu kalmomi sai kawai in yi dariya in ci gaba da rera abin da na tuna. Amma gaskiya idan ina tare da mutane da yawa bana yawan rera waƙa sosai. Ka san yadda wani lokaci mutum yake jin kunya idan mutane suna kallonsa, to ni ma wani lokaci haka nake ji. Saboda haka yawanci idan zan rera waƙa ina yin hakan a wurin da nake jin daɗi kamar a gida ko lokacin da nake ni kaɗai. Wani lokaci kuma idan ina tare da abokai musamman idan muna cikin walwala sai mu fara rera waƙa tare. Kai irin wannan lokaci yana da daɗi sosai. Wani zai fara waƙa sauran kuma su bi shi. Wani lokaci ma sai muyi dariya saboda yadda wani ya rera waƙar ba daidai ba. Ni ma wani lokaci idan ina cikin aiki ko ina tafiya nakan rera waƙa a hankali a raina. Ina nufin ba sai na, na yi da ƙarfi ba kawai ina 'humming', kaɗan kamar yadda mutane suke yi. Wannan yana taimaka min in ji daɗi ko kuma in rage gajiya. Amma gaskiya bana ganin kaina a matsayin mawaƙi sosai. Ba kamar waɗanda suke da murya mai ƙarfi ko suke iya rera waƙa da kyau sosai ba. Ni dai kawai ina rera waƙa ne domin nishaɗi, kuma nakan san kuma ka san wani abu ko da domin nishaɗi kuma, kuma ka san wani abu ko da murya ba ta, ko da murya ba ta da kyau sosai idan mutum yana jinin daɗin rera waƙa hakan ya isa. Wani lokaci ma waƙoƙi suna tuna min da wasu abubuwa a rayuwa. Misali wata waƙa na iya tuna min da wani lokaci dana yi tare da abokai ko wani lokaci na farin ciki. Saboda haka idan na rera waƙa wani lokacin nakan yi tunani a raina. To saboda haka idan aka tambaye ni ko ina, ina iya rera waƙa zan ce eh ina iya rera waƙa kaɗan amma ba wai kamar ƙwararren mawaƙi ba. Ina yin haka ne, ina haka ne domin nishaɗi wani lokaci a gida ko tare da abokai kuma yana sa ni jin daɗi da walwala a zuciya.